Kana shan madara? Ina shan madara mana. Akwai wanda bai shan madara? Ni fa ina son madara sosai. Kaga, ko da za a ba ni katoton gwangwani ko, wallahi ina so. Madara, ina shan madara sosai, ina son madara amma duk yanda aka bani madara, ko mi kankanta shi zan sha ko mi yawan shi ma fa zan sha. Saboda haka ina son madara sosai da sosai.

Kana kalla inuwar ka? Ina kalla inuwa na kamar yaya. Ban gane ba ya ake kallo inuwa. Sai tsaya kawai ina kalla inuwa na ta yaya. Ban sani ba, bana kalla inuwa na gaskiya. Ni ban san yadda ake kallo inuwa ba ma na.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Kayan ɗaki irin su kujeru da gadaje? Ya zama kala ɗaya da fentin ɗaki na kuma ya zama irin mai kyau na bam mamaki ba kowane iri jaga-jaga ba, mai kyau.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Na fi amfani da kalan bula, ba na cika son baƙi. Amma baƙin ma fa yana da kyau. Ban wancan bula ɗin na fi amfani da shi, na fi son shi sosai.

Ya dangantakar ku da shugaban aiki? To yanda dai kowane dangantaka yake da shugaban aiki, in lokacin wasa ne a yi wasa, in lokacin aiki ne a yi aiki, wani lokacin kuma sai ka ga in an ɓata mishi rai dole yayi fushi yana yi ya gaya wa mutum magana. Yanda dai kowa yake dangantakar kowa yake da shugaban aiki nima nawa haka yake da shugaba na.

So nawa kake rubuta rahoto? Rahoto ya danganta fa. In mun je wani aiki a waje ina rubutawa. In munyi kaman wani abu ko kuma an aike ni yin wani abu zan rubuta. So ba wai so ƙaza ba. Wani lokaci ba a iya ayi, wani lokaci kuma sai a yi. So muna dai ya danganta da.

Nawa kake duba saƙonni a aiki? Saƙonni, duk sanda ya shigo, amma ba wai kullum kullum ka yi ta duba saƙonnin wane irin saƙonni ma tukun ni ban gane ba fa.

Ka duba kalanda. Kullum ina dubawa, musamman ko in mun shiga tsakiyan wata. Kana Allah Allah, wata ya ƙare a biya albashi. Kullum cikin dubawa nake wallahi.

Aya kuke aiki tare da ƙungiyar, yadda yadda dai abun ya zo ne. Wani lokaci ƙungiyar nan ko mugaye ne sun fi son kansu. To duk yadda suka yi da mu mu haka muke bi musu. Ba mu da, ba mu da option din wani abu.

Kake gaishe da mutane. Mutane ina wunin ku? Inda yamma ne, ina kwana in kuma da safe ne in kuma da dare ne shima ina wunin ku. Haka nike gaida mutane.

Ya ake magance kokekoke, kokekokenwa? Ni ma a magance mun kokekoke mana, banda maganin kokekoken kowa. Ni ma ina kan kukan ne saboda ban san yaya ba gaskiya.

Dangantakarku da maƙwabta yake, dai dai lafiya, lau nake da maƙwabta na in na gan su mu gaisa, in mun hadu a hanya mu gaisa, in wani abu ya faru a gidan nema ba misali na farin ciki ko na bakin ciki ko aka sani haka daidai yanda ya yiwu ina zuwa bana faɗa da maƙwabta gaskiya ba, abin da ke haɗa ni na faɗa da su sai mutunci.

Rubuta kashe kuɗin aiki, eh mana dole in rubuta. In baka rubuta ba an zo an tambaye ka ya ka kashe kuɗin? Ai ya za ka yi ke nan? Saboda haka ina rubutawa sosai ma ina rubuta.

Ana amfani da matashin wuya ina sawa. Ni ban ma iya kwanciya, ban sa matashin wuya ba. Matashin wuya ko na kai dai ko? A ni ban sa, wanne ne matashin wuya? Na ɗauka na kai. Na kai dai kam bana iya bacci ban sa shi ba.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Lokacin da na kamu da mura, na kan yi, ah, sirace na ruwan zafi in shaƙa. Sannan na kan sha abubuwa masu yaji haka, da kuma dai na kan so ruwan zafi lokaci in tashan ruwan zafi de. Shi ne.

Kana ajiye kwafin bayanin ku ina ijiyewa saboda wata rana ba in buƙatar haka ya taso a ce a kawo ko kuma dai ni ma ina da buƙatanshi sai in je wurin da na ijiye kwafi ɗin. Ina ijiye kwafin kowane abin buƙata na ko kuma bayani na mu ko na ofis haka ina ijiyewa.

Cimma manufar tallace-tallace ne gaskiya. Ban taba ma talla ko a ce an sayi wannan abun ba. Ban san me yasa ba, ban iya saida abu ba. In nayi tallace kai, ban iya, ban sani ba. Gaskiya bana ci, bana ci ma manu--

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiyan kwakwa in share waje. Tsintsiyan kwakwan nan kamar zabori, kuma ina amfani da tsintsiya mai laushi in share ciki ya fi kwashe mun ƙasa. San nan wannan na tsayan nan kamar brush ɗin nan ko shi ma ina amfani da shi wani lokaci, wanda ake cire yanar gizo da shi. Ehn, shi ma ina amfani da shi.

Kayan mar mar kakefi so kayan maramari ne basu da menen fa, amma dai to ina dan sha dai ba ta amfanin shi ba. Amma wai wane nafi kefi so? Hai babu.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Muna sawa, ama ba kullum ba. Muna da uniform ma da yawa. Akwai wanda wani lokacin mu sa kowane laraba kamar yau ɗin nan. Akwai wanda in za mu fita aiki shi muke sawa. In za mu je waje yin aiki saboda muna fita waje yin aiki. Aikinmu ba na ofis kawai ba ne muna fita waje. Akwai wanda muke sawa. So muna da uniforms da yawa ma ba ka ɗaya ba.

Abincin gargajiya kakefi so, abincin gargajiya ina son gurasa sai ɗanwake. Wa'innan abincin guda biyu dana lissafa ina son su, dambu ina ɗan son shi amma ba can ba. Amma wa'innan da na ce haba ina son su sosai.

Nawa madubi kuke da su a gida? Madubin da muke da su a gida guda ɗaya ne wanda yake dai a ce za a kira da madubi. Akwai ƙananu amma dai babba dai gaskiya guda ɗaya ne. Sai dai ba na winduna ba dai kake magana ka je amma guda ɗaya.

Ina ajiye takardun aiki, ina ijiye wa a wurin aiki ne fa. Takardun aiki ina barin su a wurin aiki mana ban zuwa da shi gida. Amma ina ijiye shi dai inda aɓoye sosai da sosai, ba wanda kowa zai iya taɓawa ba, ko wani abu ya iya faruwa da shi.

Kunna kyandir a gida, kyandir. Har yanzu ana kunna shi? Kai! In na kunna kyandir ko, toh maybe irin an yi kitso, yara sun yi kitso haka za a dan gyaggyara baƙin shi in ba haka ba, ba na kunna kyandir kam.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburi ne an ajiye shi, an raba shi gida huɗu. Mutane huɗu suna saman tebur ɗaya. Kowa ya ajiye dai abun ajiyewar shi a saman tebur ɗaya. Haka abun yake.

Wane launi idanunku suke? Idanun mu launi, idanun mu baƙi da fari. Ba mu da wani launi na idanu, baƙi ne da fari shine yafi yawa dai a nan.

Kana son ɗakin kayi haske ina so ba amma ina son haske bana son duhu. Ina son haske tosai haske bana son ɗakin yayi haske ko ina haske ko ina haske haka nake so.

Ina son kallon faduwar rana, to ina azumi ba, saboda ina azumi ina Allah Allah faduwar ranar ta zo a yi buɗe baƙi. Saboda haka ina son kallon faduwar rana.

Ana biyan kuɗi ta waya. Ya fi sauƙi yanzu a yi biyan kuɗi ta waya ha sosai ma. A'a bana mawahala kai na manta maraba da ma in je banki ko kuma in je wurin POS wai na son biya kuɗi ta waya ma dai na ke yi.

Raba abincinku da mutane. Wasu mutane kenan zan raba abincin mu dashi. Bana raba abinci da kowa. Ba, ban gane raba da mutane ba. Gaskiya in kyauta ne to daban. Aman in raba abinci da mutane suwaye? A'a bana.

Wanne irin jaka kake kai? Na ke kai na wurin aiki, to ai ba jaka iri ɗaya mutum ke kaiwa ba ko. Wanda ya samu na lokacin shaye ko baƙi, wanda dai ya dace da kayan da mutum yasa. Wanda ya dace da kayan da nasa shi nake kaiwa ba ɗaya.

Ina son karanta littattafai kai, katawa inda nake so. Littattafai kan ina son karantawa. Ballantana ma littattafan Hausa, aron labari haka. Hm, ko yanzu nakan karanta wani wai sunanshi "Ƙanwar Mazali". Littafin yayi ne, yana da daɗi sosai. Kaima ka je ka nema ka karanta Ƙanwar Mazali.

Yake jagorantar mutane. To, ɗaukar ko dai kafin in yi jagoran ko nakan nemi Allah ya yi man jagora. So, saboda haka ni, duk yanda ya zo daɗe, sai dai ina jagorantar mutane da adalci a lamari na. Shikenan, naka sa adalci da haƙuri kuma. Shikenan.

Ƙare wayarka daga ƙwayar cuta, dama ƙwayar cuta na taɓa waya ne, da ya too ake ƙare waya daga ƙwayar cuts? Ni dai ban sani ba. Bulantanan ƙare waya ta daga ƙwayar shuka, saboda haka bana ƙare waya ta daga ƙwayar cuta. Ni ka gaya mini ya ake ƙare waya daga ƙwayar cuta?

Shakata lokacin hutu, lokacin hutu, shakata. Na fi son fa in zauna a gida, in riƙe wayana, in yi wannan, yi wannan a waya. Ni dai abun da yafi bani sha'adi shine ke nan. Amma in takama ko ɗan yara, sai mu fita in ina da kuɗi, mu fita dai muje wani wuri dai muɗan ci abinci mu'abunnan. Shi ke nan yaran su yi wasa, shi ke nan.

Wane irin wasa kake fi so? Wasan da nake fi so wasan rawa, rawa sannan akwai wani wasa a kauyemu ana ce wa gada za a fita da daddare a yi wasanni. Ina son wannan wasan amma wai wasan ƙwallo ba na son shi. Ba na son wasan ƙwallo.

Taga a daki ina son buɗe taga a ɗaki kodan mutum ya shake iskan waje, sanan ma kuma nan wurin mu ba ma cika samun wuta fa, wutan nepa. Kodan zafi ma ai mutum zai buɗe taga. Gaskiya ina son buɗe taga sosai a gida. Ba na son kullewa, ko da dare ko da rana, ko wane lokaci ma.

Ya dangantakar ku da abokan aiki normal fa. Dangantaka na abokan aikina ba matsala. Bana faɗa da kowa, bana kuma ɗaukan rashin mutunci kowa. Duk wanda yayi sai ya kawo min a wurin neke taka mashi birki a wuce wajen. Shi kenan ba matsala tsakanina da ƴan uwan aiki na.

To nawa kake share dakin ka? So ba a daɗi, duk yanda ya kama. Wani lokaci ma ban share, wani lokacin ma na kashi share baya fito biyu saboda in yayi datti sharewa zanyi. Kuma ba yi datti barin shi zanyi. Ba yi da adaɗi.

Zan yata ba rau bana sawa. Ina kunyan sawa yana ba ni sha'awa amma ina kunyan sawa. Sannan kumaa ina da tsada ai. Ni ban dauke shi da muhimmanci ba ma amma sai naga abun na da tsada na ce “oh tau!” dama ba zan iya sawa ba yana bani kunyan sawa. A bar shi.

Ina son zama kusa da taga? Eh ba. Ina son zama kusa da taga ko kwanciya kusa da taga ba saboda iska dai iska. Ni fa ina da jiki, ina son iska sosai. Ko a yanzun da nake kwance, kusa da taga nake saboda iska ya rinƙa taɓani da kyau da kyau. Ina son zama kusa da taga.

Kake ƙidaya kayayyaki wane irin kayayyaki? Kayayyakin sawa sai ta ƙidayawa ko ya bangane ba? Bana ƙidayar kayayyaki. Sai kace mai wanki kuɗi, in mai wankin kuɗi ne ai zakayi ta ƙidayawa. Amma in ba wankin kuɗi kake yi ba ni gaskiya bana ƙidayar kayayyaki.